Yaya kake jagorantar mutane? Gaskiya na daɗe ina jagorantar mutane kasancewa ta na yi zama shugaba a lokacin da nake makarantar sakandare. Na yi Head boy sannan kuma a yanzu haka jami'a ma na kasance ina jagorantar mutane amma ƙalilan ba mutane masu yawa ba sosai.

Kana biyan kuɗi ta waya? Kwarai kuwa ina biyan kuɗi ta waya. Na kasance ni mutum ne wanda ya tashi a cikin lokaci na zamani. Na kasance na tashi lokacin da na iske ana amfani da wayar dagilawa wato handset kenan. Daga baya sai muka zo wayoyin zamani waɗanda ake kira smartphone. Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai. Hasali ma ina da bankuna waɗanda suke suna amfani da mobile banking, wato banki mai manhaja ta hanyar application kenan. Gaskiya ina jin daɗin amfani da su sosai kuma.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Gaskiya magance damuwa a aiki ba ƙaramin abu bane, kasancewa sai ka duba daga inda damuwar take fitowa. Daga kai ne damuwar take fitowa ko kuma daga waɗanda kake aiki tare dasu, ko kuma daga aikin ne wanda kukeyi damuwa ce take a ciki. Hakan za ku zauna da kai da ma'aikatan naka, ku kuma da kai da abokan aikin naka, ku zauna kuyi magana, ku bi da shawarwari daga ƴan uwa, ku saurara ku ji wa yake da matsalar ko kuma daga ina ne matsalar ke fitowa. A haka nan ne kawai mutum zai iya magance damuwa a aikinsa. In ba haka ba kuma, ba yadda za a yi har ku gane me yake damun ku, balle ku magance damuwar.

Kana tara tsabar kuɗi? Gaskiya ba zan ce eh ba kuma ba zan ce a'a ba. Kasancewa ta ni mutum ne wanda yake nema yake yi kullum a ko da yaushe, safe, rana har da dare. Kasancewar tara tsabar kuɗi abun ne wanda yake mai ɗan wahala amma dai a iya ƙoƙari na ina yi saboda ko don gobe ko don jibi. Watana na ba ka sanya za ka kasance ba sannan kuma za ka kasance kai mai iyali ne ko kuma mutum ne wanda zai kula da wasu ko yan uwansa. Shi yasa ina tara kuɗi amma ba tsabar kuɗi ba masu yawa.

Wane irin wasa kake yi a waje? Idan na fito waje gaskiya wasan da nake yi ba zai wuce ƙwallo ba ko kuma irin ƙayan wani ƙwallo wanda ake na hannu wato basketball ko handball. Amma gaskiya mafiyanci nan nahiyan mu ko hukmancin al'ummar mu ta Hausa ƙasar Hausa mun fi buga ƙwallo ta ƙafa wato ƙwallon ƙafa. Ke nan gaskiya ta fi yawaita a gare mu. Mafiyancin samarin ita suke bugawa har ma izuwa kallo.

Kana fi son coffee ko shayi? Gaskiya ni nafi son shayi bisa ga coffee. Kasancewa shi kofi yana sani bacci ne a duk lokacin da na sha shi. Na gane wannan matsalar ne bayan lokutan da nake so idan zan yi aiki a daddare, sai in ce bari na sha kofi mugani ko bazai hana ni kwana ba. Amma sabanin haka sai yw kasance a duk lokacin da na sha kofi kawai zai fara sani in kama jin bacci ba tare da sanina ba. Amma shi kuma shayi ya kasance yana sani ina jin yunwa a duk lokacin da na sha shi. Amma duk da hakan gaskiya nafi ra'ayin shayi sanadiyar ana sa masa madara bisa ga kofi.

Wane irin tsintsaya kake amfani da shi? Gaskiya tsintsayan da nake amfani da shi ana kiransa tsintsayan kwakwa a yaren mu, wato coconut broom kenan. Ana kawo tsintsayan kwakwa ne daga ƙasashen da ke kudu maso yammaci a wanda ke ƙasar mu ta Najeriya. Tsintsiyar gaskiya ta kasance tana da ƙarfi sosai idan kana shara, satewa har wahalar kayiwa. Saɓanin tsintsiyar laushi wadda muke amfani da ita wajen sharan dakunan mu amma gaskiya tsintsiyar da na fi aiki da ita ita ce tsintsiyar kwakwa.

Kana musabaha da mutane? Gaskiya na kasance ni mutum ne wanda bai cika son mu'amalar mutane sosai ba amma idan ta kama zan yi. Saɓanin mafi yawanci wasu lokutan za ka ji koda baka ra'ayin abu idan wata lalura ta kama dole sai ka yi. Amma gaskiya ne ban kasance mutum ba wanda ke yawan son alaka ma da mutane ballema har in kasance ina musafaha da su.

Wane irin burodi ka fi so? Gaskiya ni buredin da na fi so shine burodi wanda ake yi da fulawa. Wato ai nihimma duka burodin da fulawowi ake yin su, amma na fi son burodi mai laushi sosai. Wanda idan kana taunan sa ba za ka ji irin yana wahalar kai ba wurin haɗiya ko wani abu. Ku kuma burodin da ake yayyanka wa, wato burodi wanda ake kira mai yanka da hausa ko kuma slice bread a turanci. Gaskiya na fi son irin waɗannan burodin saboda sun fi daɗin ci sannan za ka ji daɗin su ma ya fi hituwa daban da irin sauran.